Nawa mudubi kuke da su a gida? Muna da madubi guda, madubai ma zance muna da shi guda uku, ɗaya a falon mamata, ɗaya a falon babana, ɗaya kuma a ɗakin mu ni da yayu na da ƙannena. Madubi, ta kasance abu mai kyau ne, wajen kallon fuskarka. Zaka fita waje ko kayi kwalliya zaka kalla madubi. Madubi ina kallon shi ne da safe innai wanka nasa kaya na makaranta sai in duba fuskana in akwai datti. Duk dama dai tunda na nayi wanka datti zai zama babu amma kallon madubi tana da amfani sosai. Zaka kalli yanda yanayin fuskarka take, yanda komai ka ke ba sai ka tambayi mutum ba. Zaka ce ta ba madubi sai a dinga tambayar mutum. Miya a fuskata me kaza kaza kawai madubi zaka je ka tsaya ka kalla fuskarka. Madubi muna da shi a gidan mu kuma muna da shi guda uku ne. Ɗaya a falon babana, ɗaya a falon mamata, ɗaya kuma a ɗakin mu. Gaskiya madubi tana da kyau kuma tana sa mutum ya kalla komai surar jikinsa. Komai zaka kalli yanayin fuskarka, hannunka ko'ina madubi gaskiya tana da kyau sosai. Mu dai muna da madubi uku ne a gidan mu.

Kana zuwa aiki lokaci daidai? Eh! Ina zuwa aiki lokaci daidai. Ai dole ne ma ya zo momin domin manajanmu, darektan mu baya bari kwata-kwata du wanda baya zuwa aiki lokaci daidai. Shi zuwa aiki lokaci daidai shine alkawarin da muka ɗauka ga gwamnati domin cika alkawari shine yake da kyau. Mutum ya je aiki latti, gaskiya ya ci amanan mutane. Gaskiya mu a tsarin mu. Na doctor na likita shine ta je aiki da sassafe, ihhmma tana da night ta je kafin dare ya yi kaman mangariba kenan kafun ish-sha'i tayi. Muna zuwa aiki lokaci daidai kuma ni kan gaskiya ina zuwa aiki lokaci daidai. Dan gaskiya ba a bari na a gida. Kullum ana mun faɗa don in zinga zuwa aiki lokaci daidai. Inda ka ɗauki alkawari za ka cika lokaci aiki kaje daidai. Ai ya kamata ka je aiki lokaci daidai don ka cika alkawari. Gaskiya ni ina zuwa aiki lokaci daidai na in cika kuma zuwa aiki lokaci daidai shine yake da kyau. Don gaskiya, baran ta amanta wata rana na je wajen aiki kafin karfe bakwai ina wajen. Kawai sai manajan mu darektan mu babba ya zo ranan yana ta duba yana ta duba sauran sun zo sauran ba su zo. Mu nan muka zo gaskiya har an mana promotion. Na ji dadin shi sosai kuma ina ba wa shawara ga mutane su dinga zuwa aiki lokaci daidai.

Kana sanya hula? Eh ina sanya hula. Hula dole ne ma in sanya. A gidan mu ba a bari na in zauna in ba hula ba. Domin hula tana da matuƙar amfani kamar lokacin sanyi zai kare ka daga shigan iska ta kanka sanyi. A gidan mu ne kullum mama ta tana bani shawara in dinga sa hula a kaina. Ba don komai ba, datti datti, ƙura ƙura kuma yana kare mutum daga sanyi. Gaskiya ne fa hula tana birgeni sosai kuma tana taimako na sosai. Kama in na tashi da safe zan shirya makaranta, sai in ba hula, sai in ji sanyi ta kaina ta zo mun. Amma in na sa hula tana kare ni da ikon Allah. Ba na jin sanyi kuma ni ina sanya hula. Hula ma kala kala, kamar su ja, kamar su kore, kamar su maroon duk ina sanya hula. Hula ta kasance abin da nake so sosai. Ni har in zan fita unguwa in ba hula a kaina ko ina da himmar ina sanya hula. Kuma hula tana da kyau, tana rufe gashin mutum. Gaskiya sanya hula tana da kyau kuma abu ne wanda ɗabi'a ne mai kyau wanda yan mata, yan uwa na su ɗauka su dinga sa a gida kar su zauna haka ba hula.

Ina kake son ziyarta? Gaskiya wannan tambayan ina kake son ziyarta ta sa ni daɗi kuma ta sa ni zan faɗa abin da yake cikin zuciya na. Wanin da yake son ziyarta shine duk duniyan nan yanzu Makka da Madina. Waje ne ta kasance mai ni'ima, waje ne wanda zuciya fuska jiki tana so ta je ta kalla wajen nan ta je ta yi sallah a wajen kuma waje ne wanda Makka da Madina ɗakin Allah kenan. Don in je in roki Allah ina rokon Allah kullum a zuciya na shine Allah ya kai ni, ni da baba na, da mama ta, da ƴan uwa na, da yayuna, da ƙannena. Allah ya kai mu muyi sallah, mu je muyi sallah wannan shekaran kenan dubu biyu da ashirin da shida mu je muyi sallan umra kuma muyi sallan hajji. Ina rokon Allah ya kai ni can. Gaskiya ɗakin Allah a Makka kenan da Madina gaskiya waje ne mai daɗi, mai kyau, mai ni'ima, mai kyau. Duk duniyan nan babu waje kamar irin ta kuma ni a zuciya na ina son ziyartan wajen nan. Allah ya kai mu. Ni gaskiya wajen da nake so in ziyarta shine Makka. Duk musulmi burin shi a duniya shine ya je ɗakin Allah ya yi sallah. Dan ɗakin ta cika da ni'ima, da falalar ni'ima. In ka je can ka kalla sau ɗaya zuciyan kowa yana so ya je ya kalla. In ka gani sau ɗaya, ka yi sallah sau ɗaya kullum zuciyar ka ta fi so ta je can. Mu da ba mu je ba mu na so kuma ni ma ina so in je in ziyarta ɗakin Allah. Allah ya kai mu da rai da lafiya.

Kana sanya safa kullum? Eh ina sanya safa kullum. Dole ne ma in sanya safa kullum. Don amu a makarantar mu, malamin mu, hedimistirin mu, principal na mu, aunty mu ba ta bari mu. Doka ne fa ya sa kullum mutum ya sa safa. Fari ma ke nan. Ba a bari mu in mun shiga makaranta ba safa. Ba don komai ba ne, dan ke nan mu kare ƙafan mu daga datti datti, kuma ya nuna kyau sosai. Sanya safa tana da kyau ne. In ka sa safa fa ƙafan ka zai rufe sosai, zai nuna yana da kyau kuma gaskiya sa safa tana da abu ne mai kyau. Rana ba zan ta aminta ba, wata rana na tafi makaranta da safe sai kuma na manta ban sa safa na ba. Shi ke nan muka haɗu da malamin mu a bakin kofa ya ce min "ah Fatima ina safan ki?" Na ce safa na, na manta shi a gida. Ya ce "me ya sa ki ka manta? Ki je ki siya". Na ce ai ni malam kuɗi na, na karya wa kuya na breakfa kwai aka bani. Ni ba tsammani na manta safa ba sanda na zo makaranta. Ya ce to shi ke nan ya mun uzuri na shiga wajen asambili wajen da muke taruwa. Sai na kalli ƙawaye na, abokan na duk sun sa safa a ƙafansu. Ya nuna kyau sosai. Ka sun sha gogansu kowa da himma na shi da safan shi. Ni kuma sai na kalli bayan da safa ina jin kunya. Ba na so in fito ko wa ya gani kuma ranan dole ne a yi magana a makaranta. Ranan, ranan diti na ne. Zan yi presentation paper. Dan rashin sa safa, abin ya ɓata min raina. Ranan kwat kwata ban yi presentation ba. Sai sa'ad tun daga ranan sai na san amfanin safa ga ƴa mace kuma ga ƴa namiji in zai je makaranta yana da amfani sosai. Gaskiya ne ina son sanya safa kullum.